Kana yi kana yin kiran bidiyo? Eh gaskiya ina yin kiran bidiyo amma yawanci da abokaina sai kuma an dangi na sai kuma matata musamman ma matata lokacin kafin mu yi aure. Yawanci tana sai ga tace tana so daga fuskata kuma abin da yai kama daka. Wanda hakan sai ya bayu da mu yi kira na eh bidiyo.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? Me kake shirin yi a ƙarshen mako? Hakika ni ba wani shiriye-shiriyen abubuwan da nake a ƙarshen mako. Kawai dai na san ranar Juma'a, in har zan ɗauki ta a ƙarshen mako la'akari da ita ce ranar hutuna a wajen aiki, zan ce kau ina shiriye-shiriye na zuwa masallaci sannan da safe kafin na tafi masallacin, wa yan can ranakun Juma'a, ina yin wanki da ni da matata.